Kana ci da cokali ko hannu? Na gode da wannan tambaya. Eh, ina ci da cokali wani lokaci, wani lokaci kuma da hannu nake ci. Ya dangantaka da yanda na samu kaina. Wani lokaci ci da cokalin ya fi sabida wasu dalilai, wani lokaci kuma ci da hannun ya fi akan cokali shima saboda wasu dalilai. So amma na in aka ce wanne ne na fi so, shi ma ya dangantaka da dalili amma zan iya cewa na fi son ci da cokalin. Wannan shine a taƙaice. Na gode.

Kana tafiya da sauri? Na gode da wannan tambayata ku. Eh, tabbas ina tafiya da sauri. Amman ya dangantaka da abin da zan je yi in. In abin da zan je yin na marmarza ne, so hakan yakan sa in tafi da sauri, in yi wata wata in je. In kuma abin da zan yin baya buƙatar hanzari ko sauri, to bana tafiya da sauri. In kuma tambaya kuke na gama gari a kan yanayin tafiya nan, ina sauri, ni mutum ne mai tafiya da sauri ko kuma ni mutum ne mara tafiya da sauri. In dai haka ne amsanku zai kasance. Ni mutum ne mai tafiya da sauri. Ina tafiya da sauri. Musamman ma ace ni kaɗai nake tafiya. Amma in muna tafiya da mutane, so ƙarfin tafiyan ko yanayin tafi ya dangantaka da mutanen da nake tafiya da su. In su ma masu sauri iri nan ne sai mu saje a haka. In kuma su ma basa saurin so, sai in saje da su. So haka abin yake. Na gode da wannan tambayata ku.